Kana da dabbar gida? Eh tabbas ina da dabbar gida. Lokacin mahaifiyar mu ta karɓo mana kuliya a maƙwabtan mu lokacin da kuliyar shi haifu. So an kawo mana wannan kuliyan sai muka sa mata suna Prince. So wannan kuliyan gaskiya mun saba da ita sosai, tana wasa da mu sosai. Mu muna ba ta madara saboda a jikin mamar ta aka cire ta aka kawo mana ita. To haka, haka, haka a hankali ta zo ta saba da mu. Muna ba ta madara, madara haka har ta zo ta girma, da ta girma ta fara cin abinci. Abincin da take ci kuma kifi ne. Bata son cin abincin gida ko irin mun dafa abincin gida bata ci, sai mun je mun siyo mata kifi. Haka, hakan nan ne mun saba da wannan kuliyan rana daya a unguwar mu damu ana kashe kuliyoyi, sai aka saman mata guba ta mutu.

Kana riƙe riga a aljihunka? Eh, to gaskiya bana riƙe riga a aljihuna. Kuma ban san yanda ake yi ba, kuma ban taɓa ganin ana yi ba ko al'adar haka babu inda muka tashi ne. Gaskiya bana riƙewa. Kuma ni a ganina, ai mutum ba zai iya sa riga a aljihunsa ba domin aljihu ƙarami ne kuma yana da matsi. Wani ma baya ɗaukan abu kaman abin da ake cajin waya, power bank nan ma baya ɗauka, balanta na riga kuma ai riga yafi power bank girma. Amma irin su kuɗi, irin su agogon hannuna idan na cire su, su ina riƙewa ina sawa a ciki. Irin su ɗan kunne na ko irin wani abu na mai amfani mai muhimmanci ina sawa kuma ina riƙewa a ciki. Amma maganar riga kam gaskiya bana riƙe riga a aljihuna.

Me kake saya daga kasuwa? Gaskiya idan akayi biya albashi muna siyayya dayawa a kasuwa musamman kayan abinci, kayan miya, kayan shayi to duka muna siya in aka biya albashi. Kuma kasuwa biyu muke zuwa muna fara zuwa kasuwan abinci bayan in mun gama siyayyan kasuwan abinci sai mu bawa ɗaya daga cikin mu ya kawo gida bayan haka kuma sai mu wuce kasuwan su kayan miya wannan ma sai mu biya kuɗin mota matafi wannan kasuwan kuma abun da muke siya kayan abinci muke siya kayan miya sai kuma irin kayan su sabulu su man shafawa me kyau duka wa'annan muna siyo shi mu kawo gida idan an biya albashi.

Me kake yi don kiyaye lafiya? Eh na farko Allah shi yake bawa bawansa lafiya kuma yake kare sa, mutum ba shi da dabara amma muna amfani da abin da ma'aikata wurin lafiya wato Doktoci abin da suka faɗa, kaman misali idan lokacin ƙura ne mutum zai yi shara, zai yi wanke wanke ya gyara kwaminsa ya rufe, ruwan da zai sha ya zama musamman babu datti, sai kuma idan lokacin ko mutum zai je ya ɗebi ruwa ya sha ana so mutum ya samu ruwa tsaftatacce domin gudun irin su kwalara da kuma idan mutum ya siyo kayan gona kaman tumatur irin su salat mutum ya wanke shi da gishiri kafin ya ci. Idan kuma irin su gulli ne shima ka wanke bayan sa da gishiri kafin mutum ya ci. Duk yana daga cikin yadda muke yi Kiyaye lafiyan mu.

Yaya dangantakarku da shugaban aiki? A gaskiya, yanda dangantaka na yake da shugaban aikinmu, muna zaman lafiya kuma na farko babu raini. Bayan haka kuma muna aiki a lokaci kamar yanda ya umarce mu muyi. Kuma muna yin aikin daidai kamar yanda aka faɗa. Kuma bayan haka idan mun je aiki, muna yin aiki a daidai lokaci. Kuma bayan haka muna tafiya aiki da safe. Ba ma so mu yi latti domin kar a samu kuskure. Kuma muna jira lokacin tashi yayi a wajen aiki kafin mu tashi. Domin muna zuwa ƙarfe takwas mu tashi ƙarfe uku da rabi. Wata ranar kuma shugaban aikinmu yana ba mu damar mu tashi ƙarfe biyu da rabi. To ba ma wuce maganarsa domin a samu zaman lafiya da kuma mun girmama sa gaskiya wajen aikinmu. Dukanninmu muna girmama shugaban aikinmu kuma ana zaman lafiya.

Kana buga rubutu da sauri? Eh to zan iya cewa eh zan iya cewa a'a. Rubutuna yanda nake yi ina yin shi tsaka-tsakiya ne, ba sauri sosai ba kuma ban iya rubutu da sauri sosai ba. Gaskiya ne tsaka-tsakiya na iya babu irin bata lokaci ko rubutun yayi kwana kwana. Ina yin sa daidai yanda ya kamata ba da sauri ba ba a hankali ba. Daidai misali ne yanda ba zai takurani ba yanda rubutun kuma zai yi kyau. A duk lokacin da na yi rubutu da sauri to ko irin a wajen aiki ana jira na in gama kaiwa da wuriwa to ke na in gama report yanda za'a tafi da shi. To a wannan lokacin ne nakan yi rubutu da sauri amma ni gaskiya ban iya rubutu da sauri ba kuma bana yi da sauri sai da in yi tsaka-tsakiya.

Wani lokaci kake wanke kayayyaki? Eh, lokacin da nake wanke kayayyaki a sati sau biyu ne. Idan aka yi Litinin, Talata, Laraba, Alhamis, Juma'a, duk waɗannan kwanakin ina zuwa wajen aiki. To kwanakin da nake wanke kayayyaki shine Asabar da Lahadi, lokacin da nake gida. To a wannan lokacin nake wanke kayana. Idan maguga ne nake yi, bayan haka irin su kayan kicin wanda aka jera ya dau datti. To a wannan kwanakin biyu, kwanaki guda biyun nake yin haka. Wannan sauran kwanaki guda biyun, gaskiya ina zuwa wajen aiki. Bani da lokacin wanke kayayyaki. Amma lokacin da na faɗa, Asabar da Lahadi shine nake wanke kayayyaki na. Sai dai idan ana hutu to, babu rana a kwanaki guda bakwan nan. To a ciki nake zaɓan lokaci na wanke kayayyaki na.

Me kake yi da safiya lokacin da ka farka? A farko abun da nake da safiya lokacin da na farka, ina yin addu'ar tashi daga bacci. Idan na yi sai in fito in yi karyawa, na fura wuta, na yi girki. Sai idan na gama in zo in share gida. Idan na gama wannan sai in zo in koma ɗaki in kwanta. Bayan na farka, idan bacci ne na tashi, bayan na farka sai in zo in yi karatu. Idan kuma akwai wutan NEPA, sai in yi kallo. To, da ga kaɗan daga cikin abun da nake yi lokacin da na tashi. Bayan haka kuma idan lokacin zuwa aiki ne ba hutu ba, wannan farkawan da nayi nayi addu'ar safe, na yi girki, na yi shara, to sai in shirya in tafi wajen aiki.

Me ka ke yi lokacin da ruwa yake zuwa? Eh, lokacin da ruwa yake zuwa, abin da na ke yi na farko, idan ruwan gida ne, na ke zuwa na tara, sai in dinga tara wa a roba domin in sha. Saboda dam muke da shi, to ba na son wannan ruwan da ya zo na sabo ya haɗu da wanda yake ciki saboda na cikin shi ya yi kwana huɗu su kwana biyu. Wata rani kan yi sati ɗaya, sati biyu ma launin wannan ruwan yana canzawa. Amma shi wanda yake zuwa, sabon nan ina taranshi domin shi fresh ne wannan ruwan ba datti. Kuma shi an sa mashi chlorine, to wannan chlorine kuma sabo ne bai shiga cikin wanda yake dam ba. Shi kuma ruwan dam ko karife shi akwai soro wani lokaci. To shi ya sa ba na son na ƙasan saboda ruwa na kar in samu matsala ko in ƙalli wani soro a yayin sha.

Wani irin takalma kake fi so? Eh takalman da na fi so na farko ina son takalmi mai tudu saman shi wanda yake yalƙi-yalƙi kuma bayan haka ina son takalmi korafci-korafci to shima gaskiya ina son wannan takalmin sosai sai kuma akwai takalmin da ake kiransa sneakers ina son wannan shima domin mutum idan ya sa saman ƙafan- ƙafan sa a rufe saman ma a rufe ƙasan ma a rufe iska baya shiga ƙafan mutum kuma ina jin daɗin tafiya wajen aiki da shi musamman ma idan mutum ya sa dogon kaya ba da zani ba to takalmi dogo kuma shima ina sonsa saboda bashi da nauyin tafiya kuma yawanci dogayen takalmi ana yin saman shi mai kyau ana sa mashi abin yalƙi-yalƙi wanda yake kyau sosai sosai.

Yaya kake kare kanku daga sauro? Eh, a farko dai muna kare kanmu daga sauro, muna siyan maganin sauro ne sai mu kunna a cikin ɗaki. Kaman da la'asar idan muka kunna, kafin dare mu shiga sai mu kashe. To daga baya dai muka zo muka gane cewa wannan maganin sauro baya kashe sauran gaba ɗaya. Ko idan ya kashe lokacin da muka kashe wannan maganin sauro muka shiga ɗaki, ɗaya ɗaya kun daga cikin sauro suna tashi. Sai aka je aka saya mana gidan sauro wato net. Wannan net din gaskiya munji daɗin amfani da shi. Domin idan mutum ya shiga ba sauro ba irin sukwari ko kuɗa, idan mutum ya shiga, ya shiga net din ya rufe, ya zama inda babu iska ko zai shiga. To a wannan lokacin mutum sauro bazai cije sa ba ko irin sukwari ma bazai zo ya samu mutum ba.

Yaya kake jin hayaniya? A gaskiya, yanda nake jin hayaniya, duk lokacin da na fara jin wannan hayaniyan ina jin shi kamar damuwa ne, domin ko wane abu kake yi zai hana ka yi. Kaman surutu, irin su aikin gida. Idan ya zama da hayaniya, hankalinka zai rabu. Wannan yanzu, recording dinnan da nake yi ma idan da hayaniya, ko da za ka ji abin da nake faɗa, wasu abin ba za ka ji ba kuma hankalinka zai rabu kashi biyu. Za ka dinga jin magana na daban, hayaniya daban. Wani ma har ya ji haushi, wani kuma ya ga raga ne mai kake faɗa. To gaskiya, hayaniya yana daga cikin abin da yake kawo wa mutum tikas a gare ni, amma ban san gare ka ba. Gaskiya, ni bana son hayaniya kuma yana kawo min damuwa sosai lokacin da na ji hayaniya.

Ana kallon taurari da dare dai? Eh, gaskiya ina kallon taurari da dare. Idan lokacin taurari ya yi, idan mutum ya ɗaga sama, ya ɗaga ido ya kalli sama, zai kalli taurari. Idan kuma dare yayi, a lokacin dare mutum zai daina ganin komai sai duhu. To babu shakka ina kallon taurari kuma ina kallon dare. Kuma yanda nake kallonsu kowanne da lokacinsa. Idan lokacin rana ne ko da safe, shine kallon lokacin taurari. Idan kuma lokacin dare yayi, ko ina zai koma duhu. Idan kana so ka yi aiki ma sai zai zama na akwai wucin nefa ko ka haska abin haske, tukunna za ka kalli abin da kake so, ko abin da kake nema. Amma idan dare yayi tabbas ina kallon dare. Idan lokacin taurari ne ma ina kallo tabbas.

Ana jin kukan zakara da safe? Eh tabbas ina jin kukan zakara da safe. Lokacin da mutum ya tashi yin sallar asuba, to idan muka yi sallar asuba muka zo muka yi addu'ar tashi daga bacci, to idan haske ya fara fita kaɗan za ka ji zakara yana yin kuka. To a wannan lokacin za ka ji kukan zakara ko lokacin da zakara take cin abinci da safe, wani lokaci za ka ji tana kuka ko kuma da yamma. To a duk wannan lokacin ina jin kukan zakara da yake unguwar mu muna da masu kiwo, to kukan zakara ba wani abu me wuya bane jin sa. Saboda a lalace a eriyar mu za a samu gida kaman biyar ko goma inda ake kukan zakara. To gaskiya yau muna jin kukan zakara.

Ya kake magance matsaloli a aiki? A gaskiya yanda nake magance matsaloli a aiki, ina zauna in yi tunani menene matsalar da ake fuskanta a wajen aiki kuma yanzu za a yi a magance wannan matsalar. To na farko idan ni kaɗai zan iya in magance wannan matsalar, to abin da nake zan zauna in yi tunani me yake kawowa, shin zan iya in kawo wannan matsalar ni kaɗai zan iya magance shi to sai in yi haka. Amma idan na zauna na yi tunani na kalla wannan matsalar ya kamata mu wanda muke aiki mu haɗu mu tattauna mu ga yanda ya kamata a gyara wannan matsalar. So nakan zuwa in ba da shawara in ce mu haɗu sai muyi shawaran me ya kamata ya za a magance shi to sai mu haɗu muyi wannan abun har a samu a magance wannan matsaloli a wajen aikin.

"Mene ne burin ku a aiki?" A gaskiya, burin mu a aikin na farko muna so mu samu haɗin kai da zaman lafiya domin duk wani wajen zama ko inda ake rayuwa ba ma aiki ba. Idan babu haɗin kai da zaman lafiya, ba za a samu ci gaba ba ko ba za a cimma buri ba. To na farko muna tabbatarwa cewa mun sami zaman lafiya da haɗin kai, sai bayan haka mu zauna muyi tunani muga menene idan muka a wajen ma'aikatan mu, zamu samu ci gaba kuma zamu samu matakala. To bayan haka kuma, mukan zauna muyi aikin mu da gaskiya akan lokaci domin aikin mu ya zama cewa an yi sa akan lokaci kuma babu cin hanci da rashawa kuma babu ɓata wanda suka zo neman taimakon aiki a wajen mu, babu ɓata musu rai.

Wane abincin gargajiya ka fi so? Eh abincin gargajiyan da na fi so gajir karasa. So wannan abincin shi ne yin sa na farko ana tuƙa braafus to yanda ake yi shi kuma ana sa gishiri a cikin ruwan ya tafasa da mai sai a tuƙa sai kuma a zo ayi miya. To miyan Hausawa suna ce mashi miyan taushe to wa to miyan yakowa. To shi ne za a zo na ayi miyan yakowa wanda ko mi yaji ko mi yayi tukuna a zo a daffa shi. Wannan abincin gaskiya na fi son shi domin shi yana da daɗi kuma ko irin kaje gidan masarauta, gidan gargajiya, gidan manyan mu to shi suka fi yawan daffawa ko irin baki za su zo daga wani waje ko irin za a daffawa sarki.

Yaushe kike hutawa a wurin aiki? Lokacin da nake hutawa a wajen aiki shine bayan mun yi aikin mu na safe, mun gama shi. To bayan mun gama wannan aikin, a wannan lokacin ina samun hutu na minti talatin. To bayan na huta na minti talatin, ana kawo wani aiki sabo. To sai bayan ma in ƙara yin wannan aikin. To idan na gama wannan aikin babu wani aikin da zan yi, sai dai in zauna in huta, in tattara takardu da na yi aiki, in ajiye su a inda ya kamata, sai in yi zaman hutawa. In na yi zaman hutawa zan zauna in jira, duk da haka ma mutum ba zai zo gida ba, zai zauna har lokacin tashi ya yi. To lokacin tashin wajen aikin mu, wata ranar ƙarfe biyu da rabi, wata ranar ƙarfe uku, mutum zai jira ya cika takarda, ya yi sign ke nan, ya sa hannu kafin ya zo gida.

Saunawa kake shara a ɗakin ka? Ina sharan ɗakina sau uku. Na farko inayi da safe kafin in fita aiki, na biyu inayi da rana to na rana ba ni nake yi ba, ina sa mai aikina nayi domin ina wajen aiki, sai na yamma idan nadawo daga aiki. Kafin nayi girki inayin shara. Abin da yasa kuma nake share shi sau uku, domin shine wajen zama inda mutum ya dawo zai zauna, ya huta, inda ake haduwa ayi hira, inda ake haduwa ayi karatu kuma bayan haka a ko ina falo shine wajen zama. To wajen yana yawan ɗaukan datti, to shiyasa nake tsaftace shi sau uku a rana, da safe, da rana, da yamma. Da safe ni nake yi, da rana mai aikina sai kuma da yamma na dawo ni nake yi bayan na gama girki na.

Kana son ɗaukar hotuna. A gaskiya dai ni ba mai son ɗaukan hoto sosai ba amma ina ɗauka kaman hotunan gama makarantu. To a gaskiya ina ɗaukan wannan hoton kuma abin da ya sa nake ɗaukan wannan hoton domin shi tarihi ne. Kuma lokacin da ka gama makaranta ka samu aiki bayan shekaru da yawa, idan ka kalli wannan hoton za ka tuna da lokacin da kake makaranta, lokacin da ka gama. Bayan haka kuma sai hotunan da muke yi a gida da su ma mata su ƙannena, to muna ɗaukan hoto. Wannan hotunan ina son su amma ni duk da haka ba mai son ɗaukan hoto kaman yanda waɗansu ke son ɗauka ko su ka'ai suna ɗauka kuma lokacin da ka gama makaranta ka samu aiki bayan shekaru da yawa, idan ka kalli wannan hoton za ka tuna da lokacin da kake makaranta, lokacin da ka gama. Bayan haka kuma sai hotunan da muke yi a gida da Ni bana yin haka sai ɗaukan hoto na musamman shine na gama makarantu ko kuma a gida yin a sallah da ƴan uwa. To ana ɗaukan hoto wannan shi ma ina shiga.

Yaya kake tafiya zuwa wurare? Eh, idan zan tafi wurare na farko, nakan tashi da safe na shirya da wuri domin anguwan da nake da nisa. To, idan ba fitan wuri nayi ba, zan ɓata lokaci kafin in tafi, sai in ɓata awa ɗaya. To, hakan yake sa ni idan zan tafi wuri nake shiryawa da wuri, kuma bayan haka nake fita da wuri domin bana so kafin in tafi in ɓata lokaci. Kuma bayan haka idan zan tafi tin gobe zan tafi, zan zauna in yi tunani me ya kamata in kai musu don saboda ni bana son zuwa waje babu kyauta. To, zan zauna in yi tunani idan abin siya ne zan siya a shagon da daddare in ajiye a wajena. Bayan na siya sai washe gari idan zan tafi sai in ɗauka in tafi musu da wannan abun. Gaskiya, ni da nake tafiya wurare ina fitan safe kuma bayan haka ina shiri na tun kafin gari ya waye.

Yaya wurin aikin ku yake? A gaskiya wurin aikin mu yana da kyau sosai kuma bayan haka an mana gini sabo, an sa mana kofa sababbi kuma bayan haka muna da abun da ake kiranshi solar, bamu da matsalan wuta kuma idan ka shiga o-- ofis na kowa, kowa yana da fridge wato fridge masu kyau gwamnati ta siyo mana kuma bayan haka an kawo mana ma'aikata wanda za su share mana waje a kullum gari ya waye, sau biyu suke yi da safe kafin mu zo da kuma idan mun tashi zamu tafi sukan yi kuma bayan haka an kawo mana kujeru masu kyau wanda ya burge kowa yaji daɗin amfani da wannan kujeru kuma bayan haka wajen aikin mu muna da haɗin kai sosai abin da yake burge ne kullum ana cikin zaman lafiya babu matsalan komai cikin kwanciyar hankali.

Kana fi son shinkafa, ko too a gaskiya na ji daɗin wannan tambayan. Kuma a gaskiya ne abin da na fi so, na fi son shinkafa. Ko a yanzu ma a gidana ba na dafa tuwo domin ni na fi son shinkafa. Kuma tun lokacin kafin in yi aure ma shinkafa na fi so tun a gida. Har ya zama maman mu ta zo ta gane da yake ba ni kaɗai ba ƙannena ma sun fi son shinkafa. So ba a tuwo a gidanmu saboda wannan son shinkafan da muke yi. Har ya zo ya zama na yi aure, da na yi aure ma na fi son shinkafa. Kuma wanda na haɗu da shi, shi ma yana son shinkafa. Sai ya zama na kullum na fi dafa shinkafan ma saboda shi na fi so. Kuma idan ma a ce na yi tuwo, to too ba na samo na ke ba. Sai dai in yi tuƙen shinkafa, sai in yi shi da wannan miyan da ake ce masa taushe. So kuma abin da ya sa na ke yin wannan tuwon shinkafa da miyar taushe shi ma asalinsa da shinkafa ake yi.

Kana son ɗakin ka yayi haske? Eh ina son ɗakina yayi haske. Domin shi haske yana da amfani sosai. Musamman ma da daddare. Lokacin da gari yayi duhu, gari dare idan an haske zai taimaka ma mutum abubuwa da yawa. Kaman misali, zai sa idan kana aiki, ka yi aikinka babu matsalan kome. Idan kuma gari yana zafi, ana zafi a gari to wannan haske idan ace hasken ne fane zaka kunna fanka ka samu iska. Kuma bayan haka zai kare ka daga soraye ko ƙwari wannan haske. Amma idan waje yayi duhu wani lokaci in ba ɗakin a rufe ba zaka ga ƙwaruruka sun shiga maka ɗaki ko soraye. Domin su suna son waje mai duhu. Gaskiya ina son haske a ɗakina kuma yana min amfani sosai. Ɗakin haske bashi da daɗi.

Wani irin miya kake fi so? So a gaskiya miyan da na fi so shine miyan stew. Stew ma kuma markaɗe kuma yanda ake yinshi shine mutum zai je ya siyo tumatir nasa da albasa da attaruhu da tattasai. Sai ya zo ya wanke, ya gyara shi sai ya kai injin a markaɗa mishi da tumatir da albasa da attaruhu da tattasai a haɗa waje ɗaya sai a markaɗa mishi. Idan aka markaɗa aka kawo sai mutum ya zo ya zuba shi a kan wuta ya nuna ya nuna ya tsotse ruwa tukuna sai mutum ya zo ya yanka albasa ya soya sai ya juya wannan. Idan ya ɗan ɓararraka sai ka sa ruwa kaɗan ka zo ka sa maggi, ka sa gishiri, ka sa su chime ka zo ka zo ka sa su onga bayan ka gama wannan sai ka zo ka sa kifin ka a ciki. So gaskiya wannan miyan idan mutum ya ci akwai daɗi sosai kuma anfi cin shi da shinkafa ko taliya. Ba miyan tuwo bane. Gaskiya ina son wannan miyan sosai sosai.

Kana bin ka'idojin aiki? Eh ina bin ka'idojin aiki musamman domin mutum ya samu cigaba a wajen aikinsa. Kuma bayan haka idan mutum bai bi ka'idojin aiki ba zai zama yi masa matsala. Kuma bayan haka ana samun kuskure da zaman wajen ma'aikata. Misali a ce maka kayi wannan aikin an baka ka yi shi kafin nan da kwana ɗaya, za ayi amfani da shi a wajen aiki. To wannan aikin yin sa akan lokaci shi zai sa a wajen aikinku a ji daɗin yin aiki da kai. Amma idan a ce in an baka kwana ɗaya kana barin shi yayi kwana biyu ko kwana uku, gaskiya zai haifar maka da matsala kuma za a kalleka kaman baka da ƙwazo. Kuma ana so duk wani ma'aikaci ya dinga yin aikinsa da gaskiya kuma ya zama yana da ƙwazon yin aiki saboda wannan ƙwazon zai sa shi a ƙara mishi girma a wajen aikinsa kuma a ji daɗin aikinsa.

Wane irin kayan ɗaki kake so? To, na farko kayan ɗakin da na fi so, na fi son kafet. Bayan kafet kuma na fi son kujeru three seater wanda ake nufin mazaunin mutum uku, sai one one seater wanda kowane mutum ɗaɗɗe za su zauna, sai kuma two seaters wanda ana nufin mutane biyu ne za su zauna wannan kujerar. So bayan haka kuma sai abin da ake kiranshi show glass. Wani abu ne, wani dogo wanda ake sa kwalban turaren wuta da turaren wuta a ciki. Shi ma ana sa shi a ɗaki. Bayan wannan kuma sai tibin bango wanda ake kiranshi plasma. Shi ma ina son shi. Bayan haka kuma sai abin da ake ɗora TV wannan kamar drawer, kamar locker gaskiya shi ma ina son shi sosai.